A to, wannan tambayar da kuka mun menene yake sa kayi dariya? Gaskiya abubuwan da suke sani nayi dariya suna da yawa. Ah amma kaɗan daga ciki shine kaman abun da zai zamana yasa ni dariya. Ah misali wani abu o kayi wani abu by mistake. Idan kayi abu by mistake dole naji ya bani dariya. Ko kuma misali ace kana tafiya, kawai sai ka sake tusa. To wannan shima abune da zai sani nayi dariya. Ko kuma kana tafiya haka sai kayi tuntuɓe ka faɗi ba tare da ka sani ba. Irin waƴannan abubuwan sukan sa nayi dariya matuƙa. Sabila da shi dariya yana ƙara ma ɗan adam kwanciyan hankali, farin ciki da kuma natsuwa. In har kaga kana dariya to zai zamana duk wasu damuwoyi na wanda ya shafi kaman ah irin hawan jini ko wasu cututtuka duka zaka ga a ba ka tare da su. Amma in ya zaman baka samun abun da yake sa ka kayi dariya to irin waɗannan abubuwa akan samu problem, akan samu error sosai gaskiya a rayuwan ka na yau da kullum. Sabila da babu abun da yafi dariya ko farin ciki ko murna jin daɗi. Yana ƙara ma ɗan adam lafiya matuƙa sosai sosai. So abubuwan da suke sani nayi dariya kenan. Kayi tuntuɓe haka da gangan ko kuma a zo a mun cakulikuli shima yana sani dariya ko a samun tsinke a cikin kunne na ana sosawa ina lumshe ido shima yana sani dariya. To kuma shima duka wannan abubuwa ne da suke sa nishaɗi wanda yake kore ma cutan hawan jini. Dan amu a Hausa akwai abun da muke kira hawan jini. To hawan jini shine kaman muna ce-- ana ce masa da turanci hypertension. Hypertension in baka samun abun da yake sa ka dariya, abun da yake kwantar ma da hankali. To wannan hypertension ɗin zai zo ya taru ya zama ma ciwo wanda hakan bamu fatan hakan. Kowa da ka ganshi a duniya yana buƙatan ace ya zauna cikin ah lafiya da jin daɗi da annashuwa. To abu in baka sama yana saka dariya ko kana samun abun da yake saka entertainment haka to gaskiya ana samun problem, ana samun problem sosai. Amma ni dai abinda yafi sani dariya shine na gaya muku kaman a mun cakulikuli ko a zo ayi abun dariya a gabana dole zan ji dariya ko mutum yana tafiya yayi tuntuɓe ko wani abu dai makamancin haka irin waƴannan. Duka abubuwa ne da suke sani dariya sosai sosai. Da fatan wannan amsa da na baku a taƙaice zaku ah gamsu da wannan amsa da na baku da kuma misalai da na kawo muku. Na gode, na gode da wannan dama. Sai anjima.

Eh to wannan tambaya da kuka mun, ya kake sasanta rikici a aiki? Wannan tambaya ne mai matuƙar muhimmanci kaman ma ko kun sani. Yanzu dawowa na ma daga sasanta rikici ne daga wajen aiki. So hanyoyin da nake bi wajen sasanta rikici a wajen aiki, ah shine ta hanyar laluma da kuma tambaya na meye ya faru, meye ya jawo aka samu rikicin, meye ya jawo aka samu tangarɗan ko meye ya jawo aka samu misunderstanding ɗin. Wa'innan hanyoyin da nake bi sune farko in tambayi both parties cewa, "meyene ya faru har aka samu wannan rikici ko aka samu tangarɗa ko aka samu abin da ya ta da hazo ko aka samu abin da ya ta da ƙuran wanda har ake rikici akai." So idan na samu genesis na ainihin abin da ya jawo rikicin to daga nan ne sai na samu daman yanda kuma zan bi na sasanta. Hanyan da nake bi na sasanta na farko shine kai wanda aka ma laifi ko kuma kai wanda kake kallon an ma laifi kai meye ya faru, yanzu meye ra'ayinka akai? Ya kake so a sasanta abun? Duka zan tambaye ka in sha ruwan cikinka meye bayani, kamun bayani. Idan na gama fuskantar bayanan dukan da duka kamun, shi ke nan sai na ce to "wane e ka zo ka ga abin da ya faru ka za da ka za da ka za da ka masa. Shi ne ya sa ya yi fushi ko ya samu rikici sai bai ji daɗi ba. To don haka ka gyara." Kai kuma wane e kai kuma yanda ka yi abu ka za da abu ka za da abu ka za shi ne ya zama na bai ji daɗi ba ko ya ga abin haka yayi masa wani iri yanda bai kamata ba. To don haka mun riga da mun samo genesis na rikicin kenan. Sai a ƙira wannan, a ƙira wannan kai ka yadda da abin da ya faɗa kai ma ka yadda da abin da ya faɗa, eh to shi ke nan. Ku kawo hannunku a gaisa a yi musabaha sai a ci gaba da taɗi ana dariya ana nishaɗi a ci gaba da yin rayuwa yanda da tun farko ake yi. Ya zama na ya zama normal kawai kaman babu wani rikici ko wani faɗa da ya faru. So shi ne hanyoyin da nake bi nake sasanta rikici a wajen aiki kenan. Farko mu fara sanin meye ne ya haddasa abun. Na biyu mu san cewa to ya za a yi a shawo kan matsalar kai daga wajenka da kai ma daga wajenka, ya da a yi. To idan duka aka samu wannan genesis ɗin da kuma wannan abin da ya jawo ya samu matsalar to sai a sasanta a wannan lokacin. Sai a samu natsuwa da kuma kwanciyan hankali. Tamila da babu abin da yafi natsuwa da kwanciyan hankali daɗi a rayuwa. Amma in ace ana samun rikice-rikice gaba ki ɗaya akan ji babu daɗi. Akan ga cewa duk abubuwan da za a yi ma bayya da amfani. So shi ya sa nake kira ga sauran 'yan'uwa ma wanda suke samun rikici ko matsaloli na wajen aiki irin wannan. Ya kamata su dinga haɗawa, su dinga tunanin meye ne ya faru, meye genesis na rikicin. Sai ka samu hanya, ka samu bakin zaron da zaka sasanta wannan rikici ya zama na ya zama normal. So wannan bayani da na muku shine a takaice. Na gode sosai.

To wannan tambaya da kuka mun tambaya ne mai matukar muhimmanci. Me kake yi da ragowar abinci? Eh abin da nake yi da ragowar abinci wanda idan na ci na gagara cin yawa, farko nakan nemi mabukaci na bashi ya ci. Idan kuma babu mabukaci nakan ɗauki sauran abincin sai na kai ma kyanwa na, ina da kuliya. Akan ce mage, akan ce kyanwa, akan ce kuliya duk dai sunan cat da Hausa ke nan. So nakan ba ma kuliya na ta sama ta ci ita ma ta more. Idan kuma ita ma ta ƙoshi akwai kare na, ina da dog shima Ƙatoto police dog. Shi ma nakan ɗauka na ba shi amma wannan fa kafin na yi na wannan su dama already waɗannan kare ɗin da kuma kuliya suna da separate abincin su nasu na musamman daban. To amma kafin nan in ba su wannan abinci na da ya rage ɗin sai idan na duba a neighbours ɗina babu mai buƙatan abincin, a gida na babu mai buƙatan abincin, a unguwan da nake community da nake babu mai buƙatan abincin. Idan babu shine nake ɗauka sai na bayar ma kuliya na ko ma kare na. Kuma sometimes ina da kaji saboda dabila da ni mutum ne mai son kiwon dabbobi haka. Ina son domestic animal sosai irin su kuliya, irin su kare, irin su kaza, irin su agwagi, su baru, su akuya da dai duk waɗannan domestic animal da kuka sani ina son su. To son su da nake yi shine yake sawa wani lokacin idan abincin da na ci ya rage sai na ɗauka na ba su a kan su ma su ci. Idan kuma a na samu mutum saboda dabila da mutum ya fi dabba. Idan na samu mutum wanda yake buƙatan abincin sai na ɗauka na ba shi kafin nan na bayar ma waɗannan. Amma idan ban samu mutum ba to ma su dabbobi na nake watsa masu nake zuwa na zuba masu saboda da su ma su ci don su ƙara lafiya su kuma ji daɗi. Kuma irin wannan kyautatawa da nake yi ɗin yana dawo dankon zumunci tsakani na da su mutanen da na ba su abincin ko kuma da su dabbobi na. Saboda da duk time ɗin da na ba su abincin za ku ga murnan su da kuma yadda suke bi na da yadda suke kallo na ya bambanta da yadda za suke mun. So shi yasa yana da kyau duk abun da ka yi ka ci ka rage ka nemi wani mabukaci shi ma ka ba sa. Duk abun da ka ci ka rage idan kana da dabba ka ɗauka ka ba shi. Yana ƙara dankon zumunta, yana ƙara shakuwa da juna, yana ƙara sawa su mutane ko kuma dabbobin nan su yadda da kai su aminta da kai. Wanda idan har ba ka nan za su ji sun yi missing ɗin ka. To wannan bayani shine a takaice abun da nake yi da ragowar abinci ni ke nan. Na gode sosai.

Wannan tambaya naku ya bani dariya ma gaskiya. Eh, ina iya hawa keke sosai ma. A, keke ai abun hawa ne. Though, tun ina ƙaramin yaro ma nake amfani da keke nake kuma yawan hawa keke. Sabida keke yana da matuƙar amfani ga rayuwar ɗan adam. Keke kamar wani part of exercise ne na motsa jiki da kake yi don ka samu lafiya ka ƙara samun kuzari in kana hawa. Marar lafiya ma in fact baya iya hawa keke. So keke abu ne mai muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Keke kana iya exercise. For example ma ko ba ka, ba ka yin gudu, ba ka motsa jiki, ba ka yin wasan motsa jiki. Idan kana hawa keke ma ya wadatar sabida tuƙawa, yanda kake tuƙa keke yana sa ka kayi zufa kuma yana sa ka jikinka ya motsu, yana sa ka jikinka ya motsu. Don haka keke yana da matuƙar muhimmanci a rayuwan ɗan adam. Keke abu ne mai matuƙar kyau. Keke yana da amfani kuma ni ma ina amfani da keke sosai gaskiya. Ina amfani da keke sosai sosai. Ina amfani da keke, nakan hau keke, nakan tuƙa keke. Mutanen gida na ma suna amfani da keke sabida amfani muke yi da shi wajen motsa jiki, wajen jin daɗi, wajen taimaka mana kuma da sauƙaƙa mana, ah, zuwa inda zamu je. Dun maimakon wani wajen kaje da ƙafa idan ka hau keke ɗin yana ma amfani. Yakan yi ma amfani sosai. Kaga ka shige inda zaka je ɗin cikin gaggawa da sauƙi. So don haka ina iya hawa keke kuma ina hawa keke don amfaninsa, don jin daɗi da nishaɗi da kuma don ya taimaka min wajen ƙara lafiya na jikina. Don motsa jiki da nake yi a kansa idan na hau. So nakan hau keke. Kuma ban da wannan ma kakan sama kayi amfani da shi dun kamar kayi tafiyan ƙafa ne. Idan ka hau keke ka tuƙa, kamar da ƙafa kake tafiya. Tunda yanda kake motsa jikinka kake tafiya, haka kake hawa keken kake tafiya. So duka irin wannan abun yana, yana matuƙar taimakawa. Yana burge mu sosai sosai gaskiya kuma ina hawa keke sabida nishaɗi da kuma jin daɗi da dai abubuwa dai makamancin haka. So wannan bayani shine a takaice. Na gode sosai da wannan dama da kuke ba mu. Dun muna jin daɗi yanda kuke mana tambayoyi irin waɗannan. Muke kuma ba ku amsa, mukan ji daɗi na musamman a cikin zuciyan mu sabida damammaki da kuka bamu. Ana samun dama a Web3 irin waɗannan ba ƙaramin alfanu da rage zaman banza dai ba kuma zai samo wa mutane hanya da za suna samun wani kuɗin shiga. So wannan shi ne bayanin na gode sosai.

Ah to wannan tambaya da kuka mun na ji daɗin sa. Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh ƙwarai da gaske ina son buɗe taga a ɗaki, sabila da ko wane ɗaki da ka gani in ba ka buɗe taga ba ra ka samu good ventilation ba. Idan kana so ka samu flowing of air good ventilation dole zaka na buɗe taga a cikin ɗakin ka. In baka buɗe taga ba, ta yaya za ayi ka samu ventilation na waje mai kyau yana shiga na ciki mai muni yana fita. To dole sai kana buɗe taga a cikin ɗaki kafin nan zaka samu wannan good abu. Kuma a yana da kyau dama ya zama na tagan ka yana buɗe, dun ya na fitar da wasu iska wanda mara amfani, wanda ba su da kyau a cikin ɗaki. Amma idan kana, idan kana barin, idan kana barin data ai tagan ka a kulle, ɗakin ka dai zaman ba yi, ba yi smelling nice ba, bayi ƙanshi mai kyau, baya kuma samun comfortable freshness air a ciki, zai zama na babu. So ina matuƙar son buɗe taga saboda waɗannan advantage da yake da shi, fiye da yanda kawai zaka rufe ɗaki. In ka rufe ɗaki yanzu for example in ka rufe ɗaki ba ka buɗe taga ɗin to ta ina iska zai fita? Ko ta ina zai shigo? Ka ga ai ba za ka ji daɗi ba. So ina bada shawara ma wanda ba sa ma buɗe ɗakin, gara su dinga ai ba su buɗe taga ɗin, gara su dinga buɗe taga ɗin. Sabila da buɗe taga ɗin yana taimakawa wajen ɗakin ya zama very comfortable, ya zama yana da jin daɗi, ya zama yana da kwanciyar hankali, ya zama kana samun flowing na iska, na shiga da fita. Ya zama kana samun cikakken iska mai kyau wanda zaka sha ba tare da gurbacewa ba. Amma in ba ka buɗewa to ta yada za ayi ka samu wannan iska. So don haka ni dai ina buɗewa kuma ina bayar da shawara masu wanda ba su buɗe wan ma, gara su ci gaba da buɗewa ko su fara buɗewa idan ba su yi. Don zai taimaka musu wajen da za su na samun iska mai kyau, suna shaƙan numfashi mai kyau kuma su ji zaman ɗakin ma yana yin daɗi. So amma idan ba ka buɗewa ba, ba za ka samu wannan daɗin ba, ba za ka ji wannan daɗin ba. Kuma za ka iya samun wani cuta ma ya kama ka, tunda kawai wajen ne yana dungulum, yana tsaye, check baya moving iska baya flowing a ciki, baya shiga baya fita. So in ba ka samun irin wannan ai a da a samu problem. Don haka ni dai ina son buɗe taga a ɗakina ina son in dinga buɗewa. Ko da yaushe ya zama na yana buɗe. So wannan shine bayanan da zan yi a takaice. Na buɗe, na buɗe.

To wannan tambaya idan na fahimce ku, ku na nufin ya kake son zama? So yanda nake son zama, ah, shine nakan so zama akan kujera ba akan taburma ko fulo ba. Kuma kujeran baya zama na flat ba, ya zama na kujera wanda ana iya jinginuwa. Ko yana da matokari daga baya wanda idan na zauna zan zama very comfortable a kai. Kuma na fi son kujeran wanda zai zama na akwai cushion a kai. Ma'ana kaman soso mai laushi wanda in ka zauna, ah, mazaunanka bari zama na ya, ya, ya, ya taɓa abu mai tauri ba. Sabila da idan kana zama kana samu a kwanciyan hankali, kana samun natsuwa bai kamata a ce ka zauna a abunda zai taimaka maka ɗaga ma hankali ko yasa ka ji ka not comfortable ba. So ni nakan so in zauna a inda, ah, yake zama very comfortable a waje mai laushi sannan akwai abin jinginuwa. Sannan kuma ya zama na yanda tunda ni ba wani mazaune mai kauri nake da shi ba. Balanta na ya zama na idan na zauna akan fulo ko in ina zauna akan abunda babu cushion a kai na ji daɗi ba. Sai dai in ji ƙashi da ƙashi ne ya haɗu yana tokari na. Amma fa idan na zauna akan abu mai laushi ko na zauna akan abu mai taushi so nakan ji na samu comfortability. Kuma ni da ke mutum ne mai ɗanƙiba kaɗan haka bana son na zauna a inda ba na jinginu ba. Dole inda zan zauna ya zama na akwai jinginuwa. Idan na samu wajenda zan jinginu da baya na to shine nake ji na zauna didi. Amma idan na zauna a waje flat wanda babu madogara ta baya wajen jinginuwa kenan, nakan ji ni bana jin daɗi. Sai na ji gaba ɗaya zaman ma na tsani zaman ina Allah Allahin tashi. Kuma gashi Allah yayi ni, ni mutum ne mai yawan son zama. Ina son zama sosai. Sabila da idan na zauna ɗin nakan ji hankali na ya natsu. Nakan ji na samu natsuwa mai daɗi a tattare da ni idan har na zauna. Amma idan ina tafiya ne ko ina tsaye to nakan ji ni kaman ba cikakken mutum ba. Bana ji na da natsuwa da kuma kwanciyan hankali a lokaci guda. So wannan shine. Idan na samu abin zama na samu mai kyau, mai laushi, mai taushi. Na zauna nakan ji ni very comfortable, nakan ji ni na ji daɗi. Don haka na fi son zama akan cushion. Na fi son zama akan waje mai abin jinginuwa. Na fi son zama akan waje wanda bayi da tauri. Na fi son zama a waje mai laushi. Na fi son zama a waje mai taushi. Na fi son zama a yanda zan ji daɗi. Wannan shine a takaice. Na gode.

Tambayan da kuka mun nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Eh, mu a nan biyan kuɗin da muke na wutar lantarki ba wani kuɗi bane mai yawa. Sabila da ko a ofis na su na NEPA ɗin ma sun ce mana wai mu nan muna ghetto area ne, arean da muke. So bama samun wuta da yawa sosai kamar yanda soran wajejin suke samu. Wutan da suke bamu sukan bamu na wasu awanni ne haka na su kamar da, da safe sukan bamu baya wuce awa biyu. Sai da daddare ne da kamar daga ƙarfe tara shine har zuwa ƙarfe biyar na asuba. Shine wutan da suke bamu. Don haka ni wutan da nake biya na lantarki kwata-kwata five thousand naira ne. Dubu biyar ne babu wani kuɗi da yawa. Kuma da sun ce dama za su zo su sa mana mita amma ba su zo sun sa mana mita ba har yanzu. So wanda suke da mita su abin da suke yi shine kawai sai dai su saya recharge card sai su zo su yi recharging na mita ɗin su, shi ke nan. Idan katin ya ƙare sai wutansu ya ɗauke. Idan kuma kati bai ƙare ba wuta yana nan. To amma ni a ganina kamar ana cutar da su ma tun da a dokance ah idan aka sama mita bai kamata ana ɗauke ma wuta ba kwata-kwata. Ya kamata a ce an samu wuta ne ko da yaushe a cikin gidan ka. Har he in kai ne ka gaji ka ce ba ka so ka kashe. To amma mu a nan Najeriya gaskiya ba haka bane. A Najeriya ma a Bauchi state, a Bauchi state ɗin ma a unguwan da nake so ba a bamu wuta sosai. Kwata-kwata da rana ba a bayar da wutan da ya wuce two hours zuwa three hours. Sai da daddare ne kawai after nine ake kawo wutan shine ya kai har five na, na safe. So don haka ni kuɗin da muke biya ba wani kuɗi bane na a zo a gaskiya. Muna biyan five thousand ne, wani lokaci ma four thousand, wani lokaci ma har three thousand duka muna biya kuma suna karɓa. A Ah dalilin ma da yasa suke karɓa ba su ba da rai shine sun san cewa arean da muke ɗin ba sa bamu wuta sosai. Ba sa bamu wuta sosai da har za su ce sai mun biya kuɗi mai yawa. Kuma daɗin daɗawa babu mita a gidajen mu. Tun inda da mita da zai na reading cewa gashi ka sha wuta na kuɗi ka zane. To amma duka babu wannan mitan. Sai dai kawai assumption. Da assumption ne suke zuwa su yi, sai su tace, sai su tantance, sai su rarraba mana cewa to kowane gida ga bill ɗin su, ga kuma wutan da suka sha, ga abin da suka sha. Amma fa based on assumption. Ba accuracy ba. To amma kun ga mita, idan mita ne shi accuracy ne yake nunawa. So don haka ni gaskiya ba wani kuɗi mai yawa nake biya ba. Kuɗin da nake biyan kuɗin wutar lantarki a wata dubu biyar ne kawai. Shine. Allah ya bamu sa'a.

To wannan tambaya da kuka mun na ji daɗin sa. Ka fi son bus ko taxi? So duka kowanne ina son sa, though amma bus ya fi. Sabida da bus, da za ka hau bus tare da jama'a da yawa. Ah wasu za ka samu different character of people a tare da su. Sabida da idan ka hau shi advantage ɗin sa, za ka haɗu da mutane kala kala, daban, daban, daban, daban. Ba unlike bus ai taxi, taxi da in ka hau maybe za ka ɗauki shuttle ne ma. Kai ɗayan ka ne za a ɗauke ka a kai ka zuwa inda kake. So wani lokacin kuma ɗabi'a na ɗan adam muna son mu yi cuɗanya da mutane. Tun da yanzu ah in aka ɗauke ka aka kai ka garin da babu kowa ace kai ɗaya ne. Ko an tara ma dukkan daɗin duniyar nan ne ba za ka ji daɗin sa ba. Amma idan kuma kai da mutane ne ba, za ka ga kana rayuwa cikin jin daɗi da farin ciki da annashuwa tare da natsuwa. To amma idan kuma kai ɗaya ne fa, ba za ka ji daɗi ba. Duk kuɗin da kake da shi, duk kayan daɗin da aka ba ka in dai kai ɗaya ne kake rayuwa a wajen, ba za ka taɓa jin daɗi ba. Dole kana buƙatan mutane, kana buƙatan mutane. So don haka na fi son bus a kan taxi. Bus ya fi mun sabida da zan haɗu da different types of people za kuma ƙara koyon ɗabi'u ko halayya na ƴan adam. Zan ƙara koyon ɗabi'u ko halayya na ƴan adam. Zan sake samun cordial relationship tsakanina da mutanen da da ban san su ba. Kuma za ka ji wani abu, wani abun da zai faɗa, zai faɗa ma mai amfani, wanda zai ilmantar da rayuwan ka, zai ilmantar da kai, zai ilmantar da rayuwan ka har iya karshen rayuwan ka. To amma in taxi ne kai ɗaya ne, kawai shi dai za a kai ka waje da sauri fiye da yanda za a kai ka a bus. Tun da a bus idan kun hau wasu za su sauka destination ɗin su bai kai wajen ku ba. Kuma wasu za su sauƙa a inda wasu za su sauƙa. To don haka ana samun delay, sai a ɓata lokaci unlike irin bus irin taxi. Taxi shi in an ɗauke ka kawai sha da a kai ka wajen ne, da sauri a ajiye ka, a juya a ɗauki wani. Amma shi kuma bus fa shi dole za ana tafiya ne ana ɗan tsattsayawa a hankali. A sauke wannan, a ɗauki wannan, irin wannan to shi ne sai ka gaya yi delay. Amma duk da haka ni ba ya ɓata min rai. Ina jin daɗi, ina samun natsuwa da kwanciyar hankali idan na samu kaina a cikin bus. Don haka ni na fi son bus fiye da taxi. Shi ne magana gaskiya. Na gode.

To wannan tambayar da kuka mun wane irin kayan ɗaki ka fi so? Eh kayan ɗakin da na fi so suna nan da yawa gaskiya. Ah a tunanina nafi son kayan ɗaki kaman irin kushin da kujera kenan da kuma gado. Sabila da sune abinda suke ƙayata ɗaki shi ah kujeru da suke falo suna ƙayata ɗaki suna sa ɗaki yayi kyau. Haka kuma gado, ɗaki ma baya zamuwa ɗaki dole sai da gado. Idan babu gado a ɗaki ai ba ɗaki bane amma idan da gado a ɗaki to ɗaki ne. To don haka gaskiya kaya-kayan irin wane irin kayan ɗaki da na fi so kayan ɗakin da na fi so shine gado da kuma kujeru sai kuma dress mirror sabila da ni mayen zuwa jikin madubi ne in kalli dress din ina, in kalli yanayi na, in kalli yanda nake sabila da in samu nazuwa. Zo wani lokacin in ka fita ba tare da ka kalli madubin ba zaka ga ka fito a error sai ka samu wani error wanda mutane in sun gani zasu na nuna ka suna yin dariya. So don haka nafi son kayan ɗaki na irin kujeru da gado da katifa da kuma ah da da dress mirror. So irin abubuwan da nafi so kenan gaskiya kuma sune wanda suke ƙayata ɗaki, sune suke gyara ɗaki, sune suke sawa ya-yayi-yayi kyau. Waje yayi kyau ya-ya zamana ya-yaƙayatu, ya-ya kuma ya kuma nishaɗantu. Ban sani ba ma ko da in baku types na kalona duk da dai baku tambaye ni ba cewa wane irin kalone ko wane yanayi ne na fi so. Da sai in baku ma haddashi din ma. So wannan shine a takaice na gode.

Eh, tabbas ina karanta jarida. Ah, jarida ai abun karantawa ne sosai. Sabida da turu jarida kakan samu labarai da kuma talluluka da kuma abubuwa na nishaɗantarwa. So jarida ina karanta jarida, ina da, ina mu'amala ko ina ta'ammali da jarida sosai da jaridu. Sabida da mu anan Najeriya muna da gidajen jaridu da yawa. Akwai irinsu Daily Trust, akwai irinsu Vanguard, akwai irinsu The People, akwai irinsu The Nation, akwai irinsu gasunan dai gidajen jaridun muna nan da su da yawa. Wasu suna sa labarai masu ƙayatarwa, masu jin daɗi. Kuma zaga na samun, ah, information game da abubuwa da yake faruwa a Najeriya. So idan ba turu jaridun ba ko gidajen jaridun, ba za ka taɓa samun irin wa'innen information din ba. So shi yasa ni ma'aboci ne na, na karanta jaridu gaskiya. Ina kuma yawanta, ina yawaita karanta jaridu sosai sabida da samun sahihanci da ingantaccen labarai. Tunda mafi yawanci gidajen jaridun ko kuma yanayin jaridan idan har ka ga an yi to abu ne wanda sai in sun tantance labarin sun yarda da cewa eh, labarin nan na gaskiya ne ba na ƙarya ba ne. Amma in na ƙarya ne, ba za su taɓa bugawa ba. To don haka ina karanta jaridu, ina ta'ammali da jaridu, ina amfani da jaridu. Kuma wanda ma baya amfani da jaridu ko baya ta'ammali da jaridu ina bashi shawaran de lallai ya sami dama ko ya koma ya ci gaba da amfani da jaridu. Sabida da turu jaridu ne za ka na samun information, turu jaridu ne za ka na samun sahihancin labarai, turu jaridu ne za ka na samun talluluka, turu jaridu ne ma za ka samu wasu opportunities. Tunda mafi yawanci ko advertising ne da za'a bayar na wani opportunities dole sai ta gidan jaridu. Sabida da su ne aka san suka fi yaɗa gaskiya tare da kuma yafi richen ɗin jama'a a kan lokaci. So idan ba ka samu, ya da a yi in ba ka karanta jaridun, ya da ayi ka samu wannan problem ɗaya, ya da ayi ka samu wannan experience in ko ya da ayi ka samu daman sani. So karanta jarida yana da matuƙar amfani. Ni ina karanta jarida. Da fatan wannan bayani da na yi a taƙaice ya gamsar da ku ya kuma ba ku amsa da kuke bukata na tambayan da kuka mun na cewa kana karanta jarida? Eh, tabbas ina karanta jarida, ina amfani da jarida, ina ta'ammali da jarida kuma ina jin daɗin jarida. Kuma ina bayar ma mutane, ah, shawara da su cigaba da karanta jarida. Wannan shine na gode, na gode, na gode, na gode.

Ah to, wannan tambaya da kuka mun, yaushe kake farkawa kullum? Eh nakan farka based on bacci da kuma time ɗin da na kwanta. Idan na kwanta dai mafi yawanci nafi tashi da asuba. Idan dai na kwanta da daddare ne, sabila da dole zaka tashi, zaka yi sallah, zaka yi addu'o'inka, zaka su ɗan yi jogin ɗinka, throat work su waye waye duka dai, duka zakayi. Dan haka tashin da nake yi, nakan tashi ne da ƙarfe biyar. Idan na kwanta misali ƙarfe goma ko sha ɗaya. To nakan tashi ƙarfe biyar. Idan na tashi ƙarfe biyar, sai nayi sallah, nayi addu'o'ina, nayi wa ƴan su buƙatu na dai da wasu abubuwa wanda ba'a rasawa sai nayi. Haka kuma idan misali na kwanta da rana ne ko da safe, dan nakan yi ƙoƙari idan bani busy sosai, nakan zauna nayi bacci sabila da organs ina suyi resetting, su samu kwanciyan hankali. Bana yadda in zauna ba tare da ina yin bacci wanda zai sani in samu kwanciyan hankali da kuma natsuwa ba. Sabila da rashin bacci ciwo ne sosai wanda yake haddasuwa ma ɗan adam damuwa da ciwon mantuwa da ciwon damuwa. So amma idan kana samu kayi bacci fa, kakan yi bacci kowanne cells da organs na jikinka yana resetting a time ɗin da ka yi bacci. Kakan sama, da in ka kwanta for example ka kwanta da rashin lafiya ne ɗan ƙarami haka ko kuma wani ɓacin rai ɗan ƙarami, to once in Allah ya yadda in har ka kwanta kana tashi, zaka ji babu wannan ɓacin rai ɗin ko babu wannan ɗan rashin lafiyan ko ciwon kai ɗin. Zaka ji babu damuwan nan, zaka ji dai babu abubuwa da dama wanda ka kwanta da shi. To yana da kyau ɗan adam ya zamana yana kwanciya da wuri dan kuma ya tashi da wuri. Idan ya tashi kuma ya sama ya ɗan yi ayyukansa da abubuwansa haka irin wannan. To wannan abu yana da matuƙar muhimmanci, ah wajan farkawa da wurin, wajan kwanciya da wurin to yana ɗan taimakawa wajan farkawa da wurin. Wannan shine a taƙaice ɗan bayanin da nayi da fatan zai gamsar da ku zai kuma baku amsa irin wanda kuke so. Na gode, na gode, na gode.

Ah, wannan tambaya da kuka mun, kuna amfani da ruwan rijiya? Eh tabbas, muna amfani da ruwan rijiya sosai ma, sabila ds ruwan rijiya naturally ruwa ne da ka tone yake fitowa daga ƙasa da kansa. Ba tare da anyi chlorination ɗinsa ba, ko anyi synthesising ɗinsa, duka ba a yi ba. So natural ruwa ne da ya fito daga ƙasa, yanda Ubangiji ya halicce sa yake fitowa. Wani lokaci munfi jin daɗin sa ma fiye da wanda ake sakewa a ruwan famfo. Dun, ruwan famfo anyi chlorination, anyi kuma synthesising din ruwan kafin nan aka sake shi. Amma ruwan rijiya fa, shi yanda ya fito direct daga ƙasa, haka yake fitowa sama, sai kuyi amfani da shi ba tare da an sa masa wani man made abu ba. Wannan naturally is from God. So, ruwan famfo shi kuma an riga da an ah, tattace shi, an yi abubuwa makamancin haka. Sai dai ruwan rijiyar mu kaman seasonal ruwa ne. Sabida inda muke akwai rani da damuna. Idan a damuna ne, ruwan yakan ciko sosai, ya kawo yanda har yakan fi ƙarfin buƙatan mu ma sosai da sosai. Amma idan ba'a damuna bane kuma, yakan koma cancan ƙasa, ka ga ruwan ya ƙare. Wanda har sai in an ƙara yashe rijiyan, ko an ƙara tone shi kafin ka ga ruwa yana fitowa. So ruwan famfo kuma, shi all the time, ah, yana nan, amma kuma anyi tempering ɗinsa. Kuma wani lokacin ruwan famfo ma ba kullum bane suke kawo wa gaskiya. So shi yasa munfi dokara ma da ruwan rijiya din, fiye da yanda muke amfani da ruwan famfo. Don ruwan rijiya, shi in ba dai rani yayi nisa sosai ba, ba za ka rasa ruwa a rijiyar mu ba. Idan ka ga ka rasa ruwa a rijiyar mu, sai in irin rani yayi sosai, lokaci yayi tsawo, ya ja sosai, to ruwan yayi baya, ya koma can ƙasa. Shine zaka rasa ruwa a rijiyar mu. To shine lokacin ma zaka ga mun komar da hankalin mu wajen amfani da ruwan famfo. Amma idan dai akwai ruwan rijiya, kuma ba lokacin rani bane, kaman misali lokacin damuna ne, ko kuma kaman i yanzu da damuna ya wuce ba tare da ya wani ja lokaci sosai ba, to ana samun ruwa sosai a rijiyar mu. Wanda ba ma sai ka sha wahalan ɗauko guga ka zura a cikin rijiyar ba ka jawo. A'a, da hannun ka ma kawai zaka iya, ɗaukan kofi kaje ka sa hannun ka ka ɗiba ruwan, ka kuma biya buƙatan ka, ka yi duk amfanin da kake so ka yi amfani da shi. So don haka ni ina amfani da ruwan rijiya sosai, kuma ina jin daɗin amfani da ruwan rijiya sosai. Na gode, na gode, na gode.

Eh, launin tawada da nake amfani da shi, launin tawada na baƙi ne, baƙi. Baƙi shine muka fi sanin shi da tawada. Sai dai tawada na biro muna amfani da blue ne, blue biro. Red biro is for teachers shine suke yin wajen makin da shi ko wajen, ah, wani correction ma yara ko wani abu important abu de. Amma biro wanda muke amfani da shi ko wance tawada wanda muke amfani da shi shine baƙin tawada. Idan kuma a biro ne, tawadan biro muna amfani da blue biro ne. Sabila da shi ne normally ko standard abun nan na duniya zaka yi amfani da shi. In kaga ka yi amfani da red biro to waje ne na alaman motsin rai ko razanarwa ko kuma abin farin ciki. So shine ake amfani da jan biro. Idan kaga an yi amfani da blue biro kuma to ana rubutu ne, normal rubutu ko na definition ko ma dai na wani abu. Ko na rubuta exam, ko na rubuta text, ko na rubuta maine ko ma wani irin abu ne in da a rubuta ana amfani da blue ɗin tawada ne. Idan kuma tawada ne namu na gargajiya normally wanda muke rubuta Kur'ani da sauran abubuwa na yau da kullum da muke da shi muna amfani da baƙin tawada ne. Don I don't think that a rubutun Kur'ani wanda muke da tawada irin namu na gargajiya ba a iya sa masa wani kalo. Babu wani kalo. Iya kalar ɗinsa dai kawai shine baƙin kalo. Da shi muke amfani, da shi muke yin duk wani abu da muke yi. So wannan bayani dai shine ɗan bayanan a takaice da fatan zai gamsar da ku ko kuma ya ba ku amsa da kuka buƙata na ba ku a wajena. So na gode, na gode, na gode.

Eh, a wannan tambayar da kuka mun kana sauraron rediyo. Eh, ina sauraron rediyo sosai ma. A rediyo da jarida ai kusa abu ne masu bayar da, a masu bayar da nishaɗi da kuma bayar da information mai ƙarfi. Tun da wani lokacin ba ka samun sahihanci ko sahihin information sai a wajen jarida ko kuma a rediyo. So musamman rediyo ma. Mu a nan a Najeriya ta Arewa yawanci iyayenmu ko in ce mu gaba kiɗaya da munfi dogaro ko la'akari da information ta wajen rediyo. Du wani information da da ai fasin turu ana samun sa ne ta wajen rediyo. In ba rediyo ba, ba a samun wani information da yake isa wajen a mutanen mu na Arewa da ƴan uwa, da yayu, da iyaye dai gabaɗaya. To du wani information haka ana samun shi ne daga rediyo. Sai sa ko har a yanzu ma idan kaje ta ƙauyuka haka rural area na inda muke, da kaga mutane an kunna rediyo, an zo, an cika, an zagaye, ana sauraron labarai ko ana sauraron wani shiri ne ake yi a cikin gidan rediyon da gidaje. Haka bayan wannan ma idan kamar da a yi akwai abin da muke cewa goidu, biki kenan. Inda a yi biki akan ɗauko babbar rediyo sai a sa waƙa a ciki sai a yi ta rawa. So ka gani muna amfani da rediyo sosai muna amfani da rediyo sosai sosai wajen isar da saƙo da kuma wajen nishaɗantarwa da dai abubuwa makamantan waɗannan. Muna amfani da rediyo duka ta irin waɗannan wajejan. Ba ma taɓa zama a cewai ba a amfani da rediyo kwata kwata. Dole ana amfani da rediyo wajen isar da information, wajen yin biki, wajen yin entertainment, wajen yin abubuwa dai makamantan waɗannan. Duka da kamma babu ma inda ba ka da ka ga babu rediyo ko ina da aka rediyo. Unlike kamar yanzu da android phone ya zo ya, ya tafi da waɗannan abubuwan gaba kiɗaya. Yi ne yi zamana ba a yin amfani da su kamar yanda da ake amfani da su. Da anfi amfani da su fiye da yanda yanzu ake amfani da su. To rediyo ina sauraron rediyo, ina amfani da rediyo sosai sosai. Wannan shine bayani na a takaice.